A gaskiya mun koyi, mun koyi ɗabi'u da halaye na tsafta daban-daban wanda suka shafi cin abinci. A duk lokacin da zaka ci abinci, idan da hannu za kaci to sai ka wanke hannun ka. Kuma ba'a cin abinci da hannun hagu, sai dai kaci abinci da hannun dama. Kusan duk lokacin da kaje ka dawo yawon za'a ce ka wanke hannun ka, ko wasa kukayi a waje, idan ka dawo gida za'a ce wanke hannun ka. To waɗannan ɗabi'un gaskiya sun bimu a duk, a duk abunda za muyi ko za muci ko za mu sha sai mun wanke hannu. Koda baza muci komi ba idan mun gama duk abinda muke yi zamu wanke hannu. Hannuwan mu su kasance cikin tsabta. Kuma bayan da haka duk sallar da za muyi saika wanke hannu da fuska. A bas, waɗannan wuraren suke mu'amala da ɗabi'u, wasu abubuwa masu datti. Misali ko iska in ka fita, iska zezo yana bugun fuskan ka, ƙura da sauran su. Hannuwa ma haka, baka san inda zaka taɓa ba me aka taɓa aza hannun. So yawan wanke hannu yana da, yan, yan, yan, yawan wanke hannu da fuska yana waɗan, yana muna kariya da kamuwa da wasu cututtuka na daban waɗanda bamu da masani, masaniya akan su.

Eh to, a gaskiya kafin ka amince da mutum, sai ka san tarihinsa, ka san ɗabi'unsa, ki la ka taɓa zama da shi kafin ka ba shi, eh, wata dama, wata amincewa na, na abin da ya shafi ƙila al'amurra ko ƙi la saye da sayarwa ko wani abu can daban wanda zai iya haɗa, wanda zai, zai iya haɗa ku hulɗa. So ɗabi'u na mutum, halayen shi, mu'amalar shi suna daga cikin abin dubawa kafin ka amince da shi, ka ba shi dama shigowa cikin ƙila kasuwancinka ko ƙila wani kasuwanci ne za ku yi da shi. So waɗannan abubuwan su ne abin dubawa kafin ka ba shi, eh, kafin ka ba shi amincewa cikakka ba tare da ƙila wata fargaba ba ko zai iya cutakka ko zai iya guduwa.

Eh to, a gaskiya muna da kyakkyawar mu'amala da dangantaka tsakanina da abokan ayyukana. Abokan ayyukana muna, mutunta juna, muna son juna. Idan aiki ya haɗamu za a yi a waye, a ware lafiya ba tare da wani musu ba, wata husuma ko, ko rashin fahimta tsakaninmu.

Eh to, a gaskiya nakan yi amfani da duka. Abincin shinkafar da nake sayi, ina sayan ta gida, ina sayan ta waje. Ma'ana shinkafar tuwo wadda ake yin tuwo da ita, shinkafar gida nake saye. Shinkafar da kuma ake dafawa, shinkafar waje nake saye a ko yaushe. Duk wata nakan saye irin tiya goma na shinkafar waje, na kawo gida in aje. Ita ma ta tuwo, irin zan iya sayan tiya uku, tiya huɗu na kawo na aje. Tau sai ayitaci har ƙarshen wata kuwa. Ah, ina jin daɗin sosai. Shinkafar waje gaskiya ita ta, tana da bambanci da ta, most especially shinkafar Thailand. Ga ta manya manya, zara zara ga abki. Tanada daɗin mu amala kuma bata cika samun tuwon ka a dafa ta ta chaɓe ba ko tayi wani abu, shi addalilin da sa nake son ta.

Eh to gaskiya yin tukane, ah, sana'a ce ta waɗanda suka saka kansu. Kuma gaskiya yin tukane ba a ko ina ake yin ta ba. Akeyin su don saboda yanayin misali abubuwan da ake bukata domin yinsu daidai kun mutane na gaskiya ke cika ke shiga sana'ar yin tukane. Dan ni ma sau ɗaya aka taɓa zuwa da ni wajen da ake yin tukane, da kuma abubuwan da suke bukata kamar akwai wata jak ƙasa waɗanda suke ɗebo wa. Idan aka debota za'a jika ta abubuwa dai da dama suke sama ta, wanda zai sa tai tauri, tai yauƙi sosai domin sauƙaƙa wajen fara yin tukane. Su yi ƙarfi, su jima ba tare da su samu matsala ba.

Eh to, a gaskiya ziyarar ƙauye yana da matuƙar muhimmanci ga duk, wani ɗan ƙauye wanda ke zama birni yana da ƙyau lokaci-lokaci ya je ya kai ziyara, ya ga dangi, ya ga ƴan uwa. Gaskiya ziyarar ƙauye akwai daɗi sosai idan saboda idan kaje, abubuwa da dama na abinda ya shafi abinci, wasannin da kuka jima ba kuyi ba, za'a ɗan shaƙata kayi yawo ka shaƙi iska, gashi babu irin surutu sosai a ƙauye. Ƙauye natural voice ne, ɗayi na mutane, eh hen, wanda mutane ke yawan yi, da irin kukan mashina da motoci da ke yawa a birni babu shi a ƙauye. Shi ya sa ƙauye, yake da daɗin zama, babu takura idan zakayi bacci babu abin da zai zo ya takurama, ya hana ka huta. Shi ya sa idan zan je hutu nakan je ƙauye in hutawa ta. Can babu wani abin da zai yi distracting ɗin mutum ya takura ma.

A gaskiya idan muka samu irin wannan damar ko ƙila safiya ta yi a ce a yau ba aiki. To irin wannan ranar wanda za a ce ku je ku huta. To wannan ranan zan saya in yi tunani wani irin abu ya dace inyi wanda ranan bazata tafi free ba, wanda ni zan amfani kuma zan samu ladan yin wannan abun. To mafi yawa ina ɗan shiga aiyuka na gig haka online wanda zan iya yi a biya ni. So wannan, wannan, wannan ranar dama ta zo zan zauna in yi ayuka enough wanda zan iya samun irin dala hamsin ko dala ɗari. Kaga wani abu ya shigo kenan. Ka ga ba tare da na je na ɓata lokacina wajen yin wani shirme ko wani abun da bai da kan gado ba.

Eh gaskiya ya kamata a koyar da tafiyar da kuɗi a makaranta, saboda ɗalibai yara masu tasowa waɗanda ake koyarwa su fahimci ya kuɗi ke canzawa daga hannu zuwa wani hannu, daga wani wuri zuwa wani wuri. Sannan kuma ya ake yin kuɗin, ya ake samar da su kuma ya ake samun su. Yana da kyau mutane su sani. Misali ba wai sai ka gama karatu ba kafara wahalan neman su bakasan yanda suke ba bakasan ya ake neman su ba ya ake samar da su sannan meye yake kawo su to duk yana da kyau a sanar da mutane irin abubuwan da ya dace mutum yayi domin ya same su. Akwai ayyuka da dama waɗanda za su kawo cigaba a cikin al'umma, waɗanda kai tsaye mutane da dama za su ba ka kuɗin domin tabbatar da wannan abu.